Eh, ina sa turare kullum gaskiya saboda ni ma'abocin son ƙanshi ne. Ina amfani da turare sosai amma kuma akwai irin lokutan da ba a sa-- bana amfani da shi gaskiya kamar irin lokacin azumi haka. Da azumi gaskiya ba mu cika sa turare mai ƙanshi ba saboda ƙanshin yana iya hawa ka, ya ratsa ma kai kuma ya ba ka matsala. To, irin wannan lokutan gaskiya ba ma-- bana amfani da shi. Amma in dai ba irin wannan ba gaskiya kusan duk ranar da na yi wanka to babu makawa ina amfani da turare saboda ni maabocin son ƙanshi ne gaskiya. Kwarai da gaske ina amfani da turare sosai sosai ma kuwa sabida amfanin yawan amfanin da nake da shi ma ya sa bana bari ya yanke. Ko da yaushe ina tare da shi duk lokacin da na ji ina da kuɗi nakan zuwa na siye shi ko da ace ina da wani turaren hakan ba zai hana na ƙara siyo wani turaren ba in ajiye sabida yin amfani da shi kar in je ina tsaka da yin amfani da shi ya ƙare. Shi ya sa ko da yaushe nakan siyo shi ko da ace ina da shi na ajiye shi sabida ko da ace wannan nawan ya ƙare to ina da wani a ajiye kawai ɗauko shi zan yi na ci gaba da amfani da shi. Nu ma abokcin yin amfani da turare ne ni sosai ina shafa turare kullum kullum kamar dai yadda na faɗa kawai nakan tsallake wasu 'yan kwanaki ban yi amfani da shi ba musamman idan lokacin azumi ne ba kuma dan bana son shi ba gaskiya. Ina amfani da turare sosai kawai dai idan irin wannan lokacin yayi nakan yin amfani da-- nakan yin haƙuri da amfani da turare kuma ba wai ni kaɗai ba, ire-ire na mutane da yawa, mutane da yawa musamman musulmi waɗanda suke azumi. To, irin lokacin yin azumi gaskiya ba a cika amfani da turare ɗin ba sosai sabida gudun abun da ka je yazo. Amma dai in dai ba irin wannan lokacin ba in dai don kamar haka ne baki bude gaskiya muna yin am-- ina amfani da shi sosai gaskiya kamar yadda na faɗa maka nakan siyo shi ma na ajiye shi ko da ace ina da shi in ƙara saboda dai kar in je ina tsaka da amfani da shi ya ƙare. To shi ya sa turare kuma yana da daɗi, yana ɗaya daga cikin abubuwan da Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama yake so a cikin rayuwarsa yana amfani da turare gaskiya. To shi ya sa mu ma kuma tun da koyi muke yi da shi, shi ya sa muke amfani da wannan turaren mu shafa domin mu ji ƙanshi, mu ji daɗi. Kuma wanda aka ji sosai shi, shi ma idan ya ji wannan ƙanshin turaren zai ji daɗi. To wannan dalilin ya ba mu damar yin amfani da turare sosai gaskiya ina amfani da shi sosai sosai. Ina shafa turare, ina siya, siya sosai da kuɗina, in ajiye. Idan wani ma yana bukata nakan iya ɗaukowa na ba shi saboda ladan da zan samu saboda shi turare abu ne wanda gaskiya yana da matuƙar daɗi, yana da matuƙar kyau. Mutum duk inda yake a ce yana amfani da shi sabida shiga cikin jama'a sabida mu'amala tare da kowane mutum kana shiga cikin jama'a za'a kullum kawai dai kamar yadda na faɗa ma a baya nakan yin wasu nakan kwasa wasu 'yan kwanaki ban yi amfani da shi ba sakamakon dalilin da ya sa saboda yin azumi da muke yi da kuma dai wani dalili haka ko da na rashin lafiya da sauransu amma in dai lafiya lafiya ne ba tare da wata larura ko wata jinya ba ko wani abu gaskiya zai yi wahala haka kana tsallake rana ban yi amfani da shi turare ɗin ba gaskiya sabida turare abu ne wanda yake da daɗi wanda yake da matuƙar amfani a ce mutum yana tare da shi ko da yaushe gaskiya. Abu ne wanda yana da matuƙar daɗi, yana da matuƙar kyau a ce mutum ya shafa turare a jikinsa kullum kullum. To gaskiya kullum ina amfani da shi kawai sai dai waɗancan 'yan ranakun waɗanda suke da dalili shine yasa bana amfani da shi kullum ɗin amma dai kullum idan dai baki bude yake irin ba lokacin azumi ba gaskiya ina amfani da shi sosai. Ina shafa turare yadda ya kamata a jikina ina son turare sosai gaskiya ina amfani da shi sosai. Ina son turare ina siyan shi kullum kullum ina amfani da turare kullum kullum ina.

Ina son zama cikin kwanciyar hankali, cikin farin ciki, cikin annushuwa, cikin nishaɗi, cikin farin ciki. Zan ce gaskiya, ina son zama a inda yake da daɗi, inda yake da tsaro amma bana son zama wurin da babu tsaro, wurin da ba shi da daɗi. Sannan ina son zama a gurin da yake da kyau, gurin da yake ƙamshi, gurin da yake da sanyi, ba gun da yake da zafi ba. Gaskiya ina jin daɗi idan na ganni a gurin da nake yake da daɗi, yake da ƙamshi, yake da nishaɗi da annushuwa da farin ciki. Gaskiya ina son zama koyaushe cikin farin ciki, cikin annushuwa, cikin jin daɗi da sauransu. Gaskiya bana son zama cikin ɓacin rai, cikin ƙunci, cikin takura. Gaskiya ina son zama, ina son zama cikin farin ciki, cikin walwala, cikin 'yanci. Gaskiya ina son zama ko da yaushe in zama mai 'yanci, in zama mai haƙuri, in zama mai tausayi, in zama mai yafiya. Gaskiya duk ina son zama a cikin irin wannan yanayin. Gaskiya ina son zama cikin tausayi, cikin jinƙai, cikin ƙoƙarin taimako amma ba wai in zauna a cikin wani yanayi marar daɗi ba. Gaskiya ina son zama koyaushe cikin farin ciki, cikin annushuwa, cikin jin daɗi. Gaskiya amma indai yazama na cewar guri babu waɗannan abubuwan, gaskiya bazan iya cewa bazan zauna ba amma dai idan condition ya sa, in yanayi ya sa zan zauna ɗin zai iya zama amma indai ba wannan ba. Gaskiya to zan zauna ne a cikin takura, a cikin wani matsatsi wanda yake na rashin daɗi to amma dai abin da na fi so shine in samu wancan sake ɗin, in zauna cikin farin ciki, in zauna cikin annushuwa, cikin walwala, cikin 'yanci, cikin tsaro saboda rashin tsaro yakan cire waɗannan abubuwan. Gaskiya idan babu tsaro a guri to za a rasa kwanciyar hankali, za a rasa farin ciki domin kuwa a rashin tsaro koda kana cikin farin ciki yanzu yanzu, yanzu yanzu za a iya zuwa a faɗa ma wani abu wanda nan take zuciyarka za ta koma baƙin ciki. To kaga kuwa a rashin tsaro wani abu ne wanda za a ce ba a son zama, Allah ya kiyayemu ba a son zama cikinsa. To ka ga yaya mutum yake so ya zama a cikin, ya zauna, ya zama cikin farin ciki, cikin annushuwa, cikin walwala to dole mutum sai ya san wane irin zama ya kamata ya yi, wane irin guri ya kamata ya zauna, wane irin guri ya kamata ya je, wane irin abu ya kamata ya yi. To gaskiya ina son zama cikin farin ciki, ina son zama cikin walwala, cikin 'yanci, ina son zama cikin ƙoƙarin taimako, ina son zama cikin ƙoƙarin yi wa na kasa da ni adalci, cikin tausayi, cikin jinƙai amma bana son zama cikin ɓarna, cikin rashin 'yanci, gurin rashin adalci. Bana son zama irin wannan yanayin. Gaskiya koyaushe ina ƙoƙari in ga na sam, in ga na samu wurin da zan zauna cikin 'yanci wanda zan riƙa yin abubuwan da ya dace domin samun 'yanci na taimako. Walwala idan ka shiga cikinta hakan zai baka damar yin tunani masu kyau a cikin ƙwaƙwalwarka. Dama 'yanci idan ka sami 'yanci hakan na nufin cewar ka yi ma mutum ne kamar kowa, za ka yi abubuwan duk da ka ga dama kana da 'yanci ke nan. Idan kuma mutum ya rasa wannan to gaskiya ya shiga wani yanayi ke nan wanda zamu iya cewa marar daɗi. To ka ga babu wanda zai so ya zama cikin irin wannan yanayin. Allah ya ki yaye. Zamu so, zan so kowa ma zai so ya zauna cikin jin daɗi, cikin walwala. Gaskiya ina son zama cikin farin ciki, cikin walwala da sauransu. Gaskiya saboda zama a cikin 'yanci, zama a cikin walwala, zama a cikin nishaɗi, annushuwa na kwanciyar wa da mutum hankali. Hakan zai ƙara wa mutum dama wajen aiwatar da kasuwanci cikin aminci, zai bashi dama ya aiwatar da ibada cikin natsuwa. Wannan duk abu ne wanda yake tattaruwa a ƙarƙashin zaman lafiya ke nan zan iya cewa. To ka ga kowa yana so ya zauna cikin walwala, cikin 'yanci, cikin zaman lafiya. Gaskiya ina son zama cikin 'yanci, ina son zama cikin walwala, ina son zama cikin tsaro, ina son zama cikin annushuwa, ina son zama cikin farin ciki a ko.

Gaskiya na fi son kayan gishiri akan kayan zaƙi sosai gaskiya. Ina amfani da kayan gishiri gaskiya amma kayan zaƙin ma idan na samu ina amfani da shi. Amma dai gaskiya na fi son kayan gishiri saboda kayan gishiri kusan zan ce ma ya ɗan fi, ya ɗan fi rashin lahani sosai akan kayan zaƙi. To ka ga kuwa dai haka ne kayan gishiri ya fi cancantuwa a ce mutum yana yawan amfani da su. Amma dai kowa da irin zaɓinsa. Kayan gishiri sune kayan da na fi so, kayan da nake yawan amfani da su. Amma hakan baya nafi-- bana son na zaƙin ba. Ina amfani da su amma dai mafi yawancin amfanin da nake da abin da zan sa a bakina, na fi son na gishiri saboda ɗanɗanon gishirin ya fi mun gaskiya akan a ce ina amfani da abun da yake da zaƙi. Saboda galibi duk wani abu mai zaƙi zaka ga cewar yana da wani abota matsala ta musamman a tattari da shi saboda shi. Bani da su.